Gaskiya bana da dabbar gida. Sakamakon ban tasowa inda ake kiwo ba. Gidan mu ban taso naga ana kiwo ba dai gaskiya. Sai dai idon abin nan na ƙauye. Idan ka je ƙauye sannan a ba ka dabba a ce ka ture ta. In ka ture ta ma baka da inda zaka kiwo ta tare da sauran abubuwa. Soboda haka gaskiya bani da ita.

A maganan gaskiya fa, indai miya ce gaskiya gwara a yita da zafi sosai. Saboda sanyi shi gaskiya ba fiyan wani birge yake ba amma abinci ko da da safe ba abinci miya ba abinci da zafi yafi daɗi yafi ba ka ƙwarin gwiwan cin abincin. To miyan ma ta kasance cewa da zafi da sauransu dai haka. So gaskiya ina son abin miya mai zafi sosai ba wai mai sanyi ba.

Gaskiya, rediyo tana da matuƙar taimakawa musamman a lokacin baya har zuwa yanzu, saboda da rediyo ne ko zaka ji labarin, wani labarin ƙasar da halin da dakake ciki da kuma yadda za ka magance wasu abubuwa da kake wannan. Akwai shirye-shiryen da ake yi, akwai su Indaranka, akwai shirin Gariyawa da sauran su. Indaranka ana yi shi kaman ƙarfe bakwai da rabi takwas haka, sannan tare da wani wanda ake ce masa Salisu Zango, shi yake gabatar da shirin a koyaushe da koyaushe. A a rana zai fito zai bada labarin abubuwan da suke faruwa da sauran abubuwa dai gasunan.

Ƙwarai da gaske, mutum zai so ɗakin sa yayi haske ba wanda yake son duhu. Haske shine da rahama ae. Ko da yaushe idan ka zo ka tarar da ɗakin ka da haske, kai kanka za ka ji farin ciki ka gan ka a cikin haske ba a cikin duhu ba. Haske yana da matuƙar mahimmanci in ka ciyo aiki akwai haske ba wai iya duhu ba. Duk da haka zaka ga wasu dai suna son duhu amma gaskiya hasken dai yafi a kan wannan duhu.

Gaskiya muna kulle ƙofa kullum saboda a yanayin in hura anarayuwa ma idan mutum zai kwanta be tare da ya kulle gidansa ba to kuwa zai tashi ya waye gari da yaga cewa an shigo an masa ɓarna. Tunda a rufan ma an hauro ina kuma ba a rufe ba. To gaskiya mu dai muna rufe ƙofofin mu yayin da zamu kwanta. Yin bacci kenan ko a gidan mu ko da ba gidan mu ko a makaranta ko ba a makaranta ba. Saika rufe ɗakin ka a koka rufe gidan nan. Idan a gida ne don ku rufe gidan to da sauƙi amma idan a wannan makaranta an ku rufe gidan masu ku rufe ƙofar ku saboda mutane ukwu ko ince ɓatagari suka iya haurawa sun muku sata.